Eh na je tafiya kuma finisho bari iba ya maganan nan ba maganan yara ba kamuna wuta da krepi gaskiya ne. Abu na damuji, damuji, damuyi ba abun da ka jika dawo ba. Wallahi to ya damuyi maigida bai ba abu nan ba.

A, aguwaku, aguwaku, aguwaku, bere, beri inje abune baya kuma beseni abune nje ba, beseni ba gaskiya ne, na seni kaman, kaman, kaman bere yuba gaskiya, bere yuba diga thaba wana diga thaba wancan, kesashe a cikin gura akawi de yu.

To ya a yi muyi, bere ka tashi ka fita ba to dai ka iya a yi da, bere ka iya ba a bu na babu dikka ce, ah bere iya yi ba, bere iya yi ba. To wannan banza magana ne wallahi, gaskiya bare yi karya ba. Sashi a cikin za a yi, za a yi fi ruwa a fita da shi, a ji ce a giffi kawai wallahi.

To da ga gani kaman bari ka iya iya kuma duka iya wallai duka iya ka washi ma kawai duka iya. Wata niton magana kuma da kuka gana ni kurma kuna sa inifom. Yea, kuna sa inifom bakiya muna. Yea, da muyi bari ka saba. Zai ci uwar ku.

To ni bani abunde yin ba gani agida ina neman kudi. To kai kai iya kayeyyaki kuma ke iya ko toh. Ber ka iya ka muyadda kayi gani agidan munan.

Abun na ci ba, abun na ci ba. Tari re iya pita kuma ni beren iya ba gaskiya ne. Abuna kama abun da ka iya yi ni ba zan iya yi ba. Ban sa ni ba abun da mutane za su iya yi ni ba zan iya yi ba. To ni kuma gaskiya ina huta a gida abu na beren ya kashi jikinaba gani ana komi tin beren ji ba. Welayi to re ka iya yi mu komi ba.

To jikina izuna keskiya be seni abu na yi ba kuruma berin iya iya bun kerepi ba keskiya na. Wadan ya ci abinci muna abinci mai kyau. Beri iya, beri iya wu kerepi ba.

Yeah, eh na shi. Kulumah kaman guda, guda biyu a jere guda biyu eh a wurin na so in yibeci guda biyar, guda biyar na ba, na ba mm eh a bokina.

Wallahi a wurin nan gaskiya ba akwai abun na so ce. A wurina wallahi da karfi duka eh abun. Wallai da karfi ne da zuciya zuciya naka duka iya eh abun Wulai gaskiya bar karya ba kasun wa.

Uhm, ina yi hagi dere a gida muna. Kaman kare bi guda, guda tara haka. Akwani na su, na su tashi. Na de, den tashi a baci. Den tashi a baci, den yi a baci. Eh, akwani de, akwani de abandon karatu den je i. Den tashi, a lokaci, a lokaci haka. Uhm, den je, den shiga aweni den je, den je, den je yi lesson den dawo gida. To, kaman shi, kaman, kaman haka, kaman haka.

Rini ya tafiya ba, abona ba, ba digashi sha sa ciki a cikin naka ba, ka bari shi haka kawai. Inda ka so wuta ka wuta, inda bai da ka so wuta ba, ka gwaiwa shi haka kawai.

Eh akwani akwani da gida muna ba kaman ba nawaba en una biya kudi una biya kudi to sumba ni gida dika tisukara ba kudi naka baka gi baka gida akam suna yi ana.

To wani barai iya cika shi ba, ga niya namu gaskiya ne bare yiyu ba? Bare yiyu ba? Lai, to na tashi yanzu na kuma wallahi, abu na kamar shi ya intsi haka, duka ba, ba abu na a cike ba. Wallahi.

Kare ka ji ba, za ka iya ma na abu na babu dika dika yi stressing about ba. Za ka i ya stressing about ba. Akwai shi dika dika taking time, kuluma dika taking time naka ka yi shi. Bala'i kama dika yi abu na kuma dika yi shi, di zuciya nka.

Eh mna, kuma be tsen tsene ba dai iya, dai iya hita haka ba to daika iya ta ki nashi, de de daya uku biyar deka je haka kaman kana ji kasa ne ba deka dawo sama ba deka tekin nashi haka hari deka je ka dika yi abuna ba abu deka iya stress na a wurin ba.

To, eh duka, duka yi abu na kuma bade yuba. Wallahi ka je kasuwa ka sa abu nan ka dawo da shi. Kuma zuciya, zuciya, zuciyanka dai faɗam ka, abu kai ka yi bai, bai, bai kyau ba. Abu kai ka yi bai kyau ba. An gaskiya ne, abu kai ka yi bai kyau ba. Da yaɗi dika yi. Da ka iya yi kome ba.

Em ina amfani da internet for now akwai ni da mifi a gida akwai ni da waya guda biyu akwai ni da desktop akwai ni de ina amfani dasu dukansu. Akwai huta karfi ana so mu muna taking advantage munayin suna shi me kyau ba wanda kaje ka dawo ba in kaso making use nashi daga use nashi.

Eh na rubu ta shi, eh na ruba ta shi guda daya, guda daya kuma guda daya ba na rubu ta shi guda daya. Ta haka, suba ni, suba ni abu na mai kyau to na huta, ina huta yanzunan na, na, na, na bari makaranta na, na shiga wani walli. Ta yadda mu yi, ni ka yi a rubu ta, ya yi haka.

Wane wasa ka na so yayi? Mmm, banida wasa, ina, na so, wani wasa na so yi? Mmm, eh, wallahi bai sani ba na manta. Wallahi ya pita, ya pita mun pyup na manta fa. Kuma dai in ce ina so wasa nan, ina so wasa na video game, ina so shi fa. Ka dai muyi abu na na Mortal Kombat nan, na so shi. Na wasi, na wasi, na wasi wallahi.

Wanadzama kumaana navo, wanadzama kusa daga va. Nyaya gidana acikin, gari iba ira muyamu peta mucheyavo vavo aka vavo. Koma achiken achikengeri kuma awiri na Amerika iya ii abo na mbavo. Basiva na mbavo.

Duk aun da kake so kayi kayi mana. Duk abun da kake so kayi, muna kallon su mana. Tsaya ina ƙara mi haka ina kallon shi kuma abu na kuɗi ne abu duka ji cika ba kuɗi ne ba bani dashi ba. Yi ba ni da shi ba. Kawai ya yadda mu yi. Gaskiya ban sani ba wo. Geske ya buse ni ba.

Eh mana. Abu nan ba akwai ni da gida, akwai ni da gida ba, ba gidana ba akwai ni akwai wurin ni na, ina yi abu nan kuma ba gidana ba. Ba mu na biya kudi to ba sani ba kamar bi gidana, ba ba nine na yi gida nan ba. So bani kamar kare, kare ba kudi, su bani time lokaci to lokaci na daya yi, dan fita haka ne.

Dika wuche taraba, kasan taraba ko, dika uchi taraba, dika shiga akwoi katsina, dika shiga katsina, te dika pita, pita, eh, pita awurinan lafiya ba, dika pita lafiya, dika, dika pita lafiya dika shiga akwonga, den ka awurinan, awurinan dika, dika pita ƙerimin giri haka te dika shiga awurinan.

Tundai ka biya kudi to daga iyayi abu namna daga wuta, daga, daga, daga awurin nan je gidan wancan ba awurin suna si da abinci ba, to daga sai ya sha abinci daga ji a cikin, a cikin gari daga, daga, daga, daga zame shi. Kana daga zame mata haka.

Bire yai tashi, tashi awari loko ci denje aure namba, bire yai yiba. Ni abu abun gaskiya na patabire yai yiba. Idan yai tashi denje aure na den dawo agira den zama agira. Den che kai bire yi da kafi ba. Wallahi.

Eh akwai ne, akwai ne Bluetooth muna, akwai ne Bluetooth guda biyu a gida. Akwai wane dan sa don infitai dashi, dan je in je jogging. Ana akwai wane dan sa shi, a a ajiye na je, na je abun nan. To haka muna yi.

Indai ka tashi ka iya abuna, ka iya abinci kaci, da ka yi ƙarfi haka ka yi wancan ka ci, bari ka yi banza haka ba, bai kyau ba. Bari ka yi a yi ba. Tashi, ba ka da ke yi ba.

Ba zan iya jagura ka ba, wallahi ba zan yi ba abun namu ba jeka cika yiba nika nikam magana de mutani. Su gani kamar kai ba bon deka yi kamar renim wayo ba karamin wayo a kawai de yeda ka huta.

To, eh, da ka wuce a hanya, hanya gidan, gidan bada suɓi. To, idan ka iya ji da Aisha to, di kama a buna na faruwa zan jira mutumba. Hmm, a bujira ba wallahi.

Anaso ba ni kudi ne ba bu denche, denche, haba bere yiba, deka so kahuta to je kahuta, ni bere iya bi kaba. Mhm, je ka iyayi, ka pada min mana.

Ni ban dauka a bumba, saide ka yi seri ken waka, saide ka yi seri ken waka ba ni bere yi ya doka a bumba. Harana ba ba karfi bane dani, dan jyi aki kaman ni jaki bazan yi ba. Kaya.

Kirai da hakan guda biyu haka, eh birai yuba. Ah bon, banzan magana ba. Okay, gaskiya ni ina magana. Birinje can ba. Eh, bazanje ba.

Bana na saƙa ka shiga makabiya baya ba, bana sa ba. Eh gaskiya ne bana sa ba. Sana gaskiya na so in man ta ne, lokacin ya tafi kamun kare min haka.

Ni gaskiya bana so rayuwa ba. A wane rayuwa da baɗi raini ba yiwu bana so ba. Toh ni dai jira a gida kawai ita su yi da wuta ka dawo, bai da dawo ba to bani bari iya yiwuwa.